Ina masabaha da mutane a yakin da nake masabaha da al'umma, nakan naso na kwantar da hankalina. Domin a yakin yin masaba'a nakan ba da hankalina da natsuwana da yin magana mai kyau a cikin al'umma. Yin masabaha ya talhaka ne da yanayin hankalinka. Don idan kana da hankali, za ka ma'abalanci kowane mutum ta fuskan da ya zo maka dashi dai-dai gwargwado. Shi masabaha ya kasance da zaran kunyi gaisuwa na addinin Musulunci, kuka zo zaku zo zantawa ne da al'umma. Sabida masaba'a shine cikan mutum a cikin mutane. Masabaha ya kasance abu ne wanda ya kasance shine ɗabi'an duk wani mutum da ya kasance yana harka da mutane. Shi masabaha ya kasance abu ne wanda aka san mutanen kirki suna yi. Masabaha ya kasance mutum mai natsuwa a lokacin da kuke masabaha da shi, za ka gane yanayin girman natsuwan shi. Masabaha ya kan zama nagarta ne ga mutum a ya-yayinda yake cikin mutane. Shi musabaha ya kasance abu ne wanda indai ka mallaki hankalin kanka zaka iyayin musabaha da kowa sabida shi masabaha, yanayin masabaha ka da mutane a a nan ne ake gane yanayin nasuwan ka da kamalar ka da kuma darajan ka. Sabida shi masabaha ya kasance a lokacin da kuka yi masabaha da mutum kuka gaisa, to zaka ga fuskanci wasu abubuwa dangane da shi. Duk da yanxu ya kasance baza ka fara fahimtar mutum ba sai ka zauna wani lokaci da shi amma a lokacin da kuka yi masabaha da mutum, akan iya gane yanayin girman hankalin shi da yanayin girman tunanin shi a cikin masabaha. Shi yasa Allah ya halasta yin musabaha a tsakanin al'ummar shi ko al'umma annabi Muhammadu Sallallahu alaihi Wasallam. Shi yasa nake yin masabaha na a duk inda na shiga cikin al'umma, nakan ba sa hannu mu gaisa. Sanan mun gaisa, an zanta muyi fira na yau da kullum shine masabaha. Sabida masabaha ya koyar da abubuwa masu kyau, ya hana abubuwa da yawa wanda ba su da kyau. Shi yasa masaba'a kowa ne tsakanin Musulmi da Kirista sukan iya yin masabaha, sai dai kowa nashi yana hannun shi. Shi yasa masabaha shine cikan mutum da kamala, da daraja, da matsayi. Zaka ji kana da kamala waɗinda za su samu gareka. Shi yasa masabaha yake da matuƙar amfani. Shi yasa masabaha ya kasance abu ne mai kyau ga al'umma musanman. Shi yasa a lokutan nan nake cikin mutane, na kan ba sa hannu mu yi masabaha, sanan mace mai soma ayyu kan dake gaban. Sabida.

Ina bin ƙa'idojin aikin a lokacin da nake wurin aikin. Bin ƙa'idojin aikin ya kasance tamkar abun ne wanda yake rubuce a wurin aikina. Sabida in na bi ƙa'idojin aiki ne kaɗai wayanda suke ƙasa dani sukan iya bin ƙa'idojin aikin. Dalili kuma sabida bin na'uran da shi tantance gudun aikin a ko da yaushe da shi nake amfani wurin tantance banki na. Lallai na'uran bankin ya kasance tamkar wani abu ne wanda yake da sauƙin. Shi ya sa nake bin ƙa'idoji lokacin yin aiki na sabida ban san lokutan da zan gama a cigaban aikin. Shi ya sa nake bin ƙa'idoji a kan aiki na sabida tsaban bin ƙa'idoji har ce mun akeyi 'dan ƙa'ida'. To amma sabida bin ƙa'idoji wurin aiki shine ya bani daman da ya sa nace maruti na cikin kwanciyar hankali sabida bin ƙa'idoji wurin aikin.

Ina son kallon faɗakarwar rana saboda ya kasance yana da matuƙar amfani. Kallon faɗakarwar rana ya kasance abu ne wanda kowa da kowa yake san yin kallo saboda abu ne mai kyau. Shi ya sa nake kallon faɗakarwar rana saboda a lokacin akan sami abubuwa na faɗakarwa masu yawa. Shi ya sa nake kallon faɗakarwar rana a koyaushe. Kallon faɗakarwar rana ya kasance abu ne wanda kowa da kowa yake son kallo musamman wanda ya shafa. Shi ya sa za ka ga lokacin da ake amfani da faɗakarwar sadarwa, za ka ga abubuwan suna tafiya sosai fiye da inda ba a tsammani. Kallon faɗakarwar rana yana da matuƙar amfani saboda kallon faɗakarwar rana wani abu ne wanda ya danganci masu son kallo Faɗakarwar rana yana da matuƙar amfani a lokacin da mutum yake da bukata, ya samu, ya yi amfani da yanar gizo saboda haka faɗakarwar, faɗakarwa irin wannan yana da matuƙar amfani.

Abubuwan da suke ba makwarin gwiwa a wurin aiki shine samun nagartaccen manaja. Indai a wurin aiki akwai manajan nagartacce, haka ana ta aiki lafiya lau da ƙwarin gwiwa. Sabida ƙwarin gwiwa shine nagartaccen ma'aikata. Ba'a samu nagartaccen ma'aikata har sai an fara samu nagartaccen manaja. Sabida manajan shi ke fara sauya abubuwa. A lokutan da aka ce akwai manaja mai kyau a gurin, ayyukan da za'a yi shi a kwana biyar za'a yi shi a kwana biyu. Sabida nagartaccen manaja da aka samu. Amma in aka ce a gurin ba manaja nagartacce, aikin da za'a yi a kwana biyu za'a iya yin kwana biyar ko shida a na yi. Shi ya sa a kowane aiki samun shugaba yana da muhimmanci. Sabida samun shugaba ne a ko'ina shi ke kawo ƙwarin gwiwan aiki nagartacce. Dan in aka ce ba nagartaccen shugaba a gurin, za ka ga abubuwa suna tafiya bayan da ake so ba. Amma da zarar an ce akwai shugaba a gurin, za ka ga abubuwa sun tafi sosai, sun tafi lafiya lau. Shi ya sa samun nagartaccen manaja ne a guri, guri ke bunkasuwa. A duk lokacin da aka ce baku da manaja mai kyau, to za ka ga abubuwan dul sai a hankali. Shi ya sa a kowane lokaci za ka ga indai a guri akwai manaja lafiyayye, za ka na ayyuka masu kyau a gurin. Amma da zarar an ce ba manaja lafiyayye, za ka ga yau aikin gobe rashin aikin. Shi ya sa a kowane lokaci muke samun ƙwarin gwiwa. Sabida manajanmu ya kasance yana ba mu ƙwarin gwiwa ta hanyar fara da sana'anna. Sabida in ka tsaya ka duba ka ga a kowane gurin aiki, za ka ga wani gurin mutane da yawa amma basa aikin da mutane kaɗan suke yi. Wani guri mutane kaɗan ne amma za ka ga suna aikin da mutane mai yawa basa yi. To haka abin wani zubin yake. Shi ya sa ko da yaushe har in zamuyi aiki, mukan naɗa wuni ya kasance kamar shugaba a tafiyar aikin. To wannan hanyar ne ake samun abubuwa mai sauƙi. Amma dai ƙwarin gwiwan aikin mu yana da matuƙar amfani. A kowane lokaci muna amfani da ƙwarin gwiwa sabida mutum bai da ƙwarin gwiwa to bai da amfani. Shi ya sa muke samun ƙwarin gwiwa sosai a dukkan ayyukana muka tasa a gaba. Sabida ƙwarin gwiwan nan shi ke ba mu daman yin nishaɗi. To amma wasu da yawa sun ce ruwan dama, ƙwarin gwiwan ya kasance abu ne wanda ake amfani da shi a ko da yaushe. Ƙwarin gwiwa in kana da shi a ko'ina yakan nuna kan shi. Shi ne kawai. Amanin na sam, muna samun ƙwarin gwiwa ne ta hanyar manajanmu da kuma ƙarfafa ma kammu ƙarfin sana'a. Ya sa muke samun ƙwarin gwiwa. Don haka, a kan abubuwan ƙwarin gwiwa shine aiki duk komin da za ka yi sai da ƙwarin gwiwa. Katen-katen aiki ma sai da ƙwarin gwiwa za ka yi aiki.